Yaya dangantakarku da shuwagabannin aiki? Dangantakar mu da shuwagabannin aiki dangantaka ce mai kyau. Suna ba mu girma sosai kuma suna ganin darajan mu. Amma wani lokacin inda zan iya samu na yi kawo gyara, zan kawo gyara wurin nuna cewa da babban ma'aikaci da ƙaramin ma'aikaci dukkansu 'yan adam ne. To ni nuna fifiko akan wani yakan jawo ma'aikata su ji an karya garkuwar jikinsu. Su ji ba su da ƙwarin gwiwa wurin samar da aiki ingantacce. Shi ya sa nake ƙara godiwa da Allah ya sa muke wannan ma'aikata domin wannan ma'aikata ana duba irin wannan abubuwan.

Ina kake tufa miyau? Ina tufa miyau ne a wurare inda na san ba za su damu mutane ba ko kuma in tufa shi a ƙasa sannan sai in rufe shi da ƙasa. Haka na ke yi a kullum. Idan na tufar sai in sa ƙafana na janyo ƙasa sannan hi na rufe shi saboda kada woni ya gani ya ga an shiga alhakin shi. Na kan tabbatar da cewa abun da na yi bai cutar da ko woni ɗan adam ba domin na san mu 'yan adam ko wanni da irin yanayin shi kuma 'yan adam mu ajizi ne muna yin kurakurai da yewa. Amma na kan yi ƙoƙari na tabbatar da cewa ban shiga alhakin kowa ba wurin rufe wannan miyan da kuma sanin yadda ya kamata na tufar da shi ba tare da woni ya ga cewa an takura mai ba ko kuma an zalunce sa.

Yaya dangantakarku da maƙwabtanku take? Muna da dangartaka mai kyau da maƙwabtan mu, maƙwabtan mu muna kyautata musu suma suna kyautata mana su kanzo su gaishe damu muma mukan je mu gaishe dasu Da sallah sukan kawo mana abinci, mu ma da sallah mu kan kai musu abinci. Idan an yi haihuwa mu kan je mu yi musu barka. Idan, idan a gidanmu ma an haihu sukan zo su mana barka. Muna da hulɗa kuma muna da zamantakewa mai kyau da su. Muna girmama junanmu, muna girmama junanmu muna kuma tarbiyantar da 'ya'yanmu duka a tare. Maƙwabtanmu kamar 'yar uwar mu ne. Domin kuwa duk wani abu da ya shafe su mu ma muna jin shi kamar ya shafe mu ne. Shi ya sa muke yin alaƙa ta musamman da su. Mutanen kirki ne kuma mutane ne masu kulawa su ma. Maƙwabtan mu kamar a jininmu haka muke jin su domin mutanen kirki ne kuma babu wanda zai so ya rabu da mutanen kirki.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba ayyuka ga wasu. Ayyuka irin waɗanda na san ba zan iya ba, dole nake raba su da wasu. Ayyuka kamar aiki na gini, ko kuma aiki na kafinta, waɗanda na san ba zan iya ba, nakan kira wasu domin su zo su taya ni su taimaka min. Mu cimma abinda muke so mucimma. Idan an gama, ni kuma na biya su kuɗinsu daidai yadda suka faɗa. A duniyar nan ma, bazaka iya yin komai kai kaɗai ba. Dole sai ka nemo wasu sun taya ka wasu ayyukan, domin kowa da irin fasahar da Allah ya bashi, kuma kowa da irin hikimar da Allah ya bashi. Kowa yana da sana'ar da ya ƙware a kai, shi yasa ake kiran mu da al'umma, domin mu kan hadu ne gaba ɗaya, domin domin mu kawar da wani matsaloli a kan mu. Idan kana da matsala na, na wayarin din gida, zaka samu wanda ya iya. Idan ka iya fenti, wani shi kuma siminti ya iya. Idan ka iya siminti, shi kuma wani kafinta ya iya.

Wane shago kika fi zuwa? Shagunan da na fi zuwa shaguna na ne. Domin ni ma dan kasuwa ne. Ina bata lokaci sosai domin na ga cewa na je shaguna. Domin a nan ne nake samun taru da sisi na. Nan ne kuma nake samun abin da nake rufa ma kaina asiri Kaka ko dole ya kasance nan ne shagon da na fi zuwa. Ba cin kuma shaguna. Ina yawan zuwa shagon da ake sayar da kayan ciye-ciye, shafe-shafe da sauransu. Wanda aka fi sani da shagon Provision. A nan ne nake zuwa na yi ma, na yi ma iyalina cefane, na sai musu taliya, shinkafa da mai. Kai har ma da kayan ɗanɗano irin su Maggi, onga da dai sauransu. Sannan kuma na kan siyo suga da madara da kuma duka nau'in abubuwan karyawa shi ma. Shiyasa bayan shaguna, toh tabbas na fi zuwa shagon Provision. Domin a nan ne nake siyan duk yawancin kayayyakin da muke amfani da su na yau da gobe.

Yaya kake karɓar baƙo? Ina karɓar baƙo ne yadda ya kamata. Baƙo idan ya faɗa mun zai zo, na kan yi shiri mai kyau domin karɓan shi. Domin baƙon ka an ce annabin ka a hausan ce. Du wani wanda ya zo baƙon ka, to dole ka girmama shi. Dole ka ji da shi kuma dole ka ɗauki ɗawainiyar shi. Baƙin mu mukan musu shagalgali kuma mukan kashe musu wasu kuɗaɗe masu yawa. Domin muna ɗaukan baƙin mu da muhimmanci. Wani lokacin ma mukan siya musu har kaza a yanka musu a musu farfesu, domin su ji daɗi kuma su ji cewa kaman suna gida ne. A kullum idan muka yi baƙo, musamman daga ƙauye ko kuma daga birni, mukan so mu basu kulawa na musamman. Yadda za su ji daɗi cewa sun zo wurin ƴan uwa kuma za su ji daɗin zamantakewa tare da mu. Kuma za su ji daɗi idan har suka barmu za su ji cewa lallai sun bar gida. Mukan sa baƙin mu su ji kaman suna gidansu ne. Kulawa ta musamman.

Wane wasa kake son yi? Wasan da na fi son yi shine wasan neman kuɗi, domin shine wasan da ya fi ba ni armashi. Dukda ina son wasan buga bal amma idan aka zo a bayanin neman kuɗi, nakan sa shi a gaba fiye da komai. Ina son wasan buga bal, musamman idan na gaji kuma ina so naɗan, wannan ina so naɗan buɗa kaina, ina zuwa in buga ball. Domin buga ball yana da daɗi shima kuma motsa jiki ne wanda yake ƙara ƙarfin garkuwar jiki, musamman idan kana buga shi da abokananka. A sati nakan buga bal sau ɗaya, wani lokacin ma sau biyu. Hakan yana ƙara bani ƙwarin gwiwa, yana sa ƙarfin jikina kuma yana sa jikina da lafiyana ya ƙaru, shi ya sa nake buga wasan ball. Amma ba cikin buga wasan ball, abin da na fi kuma shine wasan neman kuɗi. Wanne ne wasan neman kuɗi? Wasan neman kuɗi shine mai da hankali a kan neman kuɗi kuma ka mai da neman kuɗinka kamar ba aiki bane mai wahala, ma'ana ka mai da shi wani abu da kake so kamar wasa ne da kake so amma kuma yana ba ka kuɗi.

Yaya kake aiki tare da ƙungiya? Ina aiki tare da ƙungiya ce yadda ya dace. Domin aiki a ƙungiyance yana buƙatan shuwagabanni. So wannan shuwagabannin su ne za su tsara muku yadda za ku dinga yi. Domin idan aiki a ƙungiyance babu shuwagabannin, to kowa zai yi abun da ya ga dama. Daga ƙarshe, ba za'a samu abun da ake nema ba. Sai a je a ƙare da yin ayyuka kala-kala marasa kyau. Amma idan akwai shuwagabanni, sai su faɗa muku yacce za ku bi, da tsarin da za ku bi, domin ganin cewa kun yi wannan aikin yadda ya kamata. Shiyasa, aiki a ƙungiyance, aiki ne wanda yake da sauƙi. Idan ka so ya maka sauƙi, amma idan kana so ka sha wahala, to sai ka ce kai ga abun da za ka yi. Za ka yi a gaban kanka wanda zai ja, a iya koranka, kuma ka je ka yi mistake kala-kala, wanda zai ja a kore ka gaba ɗaya. Domin shi aikin ƙungiyancin, aiki ne na shugabanci da wakilci sannan da biyayya kuma.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Abun da nake shirin yi a ƙarshen mako shine ina so na fitar, na fita tare da iyalina domin mu je muyi kodumo, mu je mu ci duniya da tsinke kuma mu je mu huta sannan kuma muyi wasu wasanni tare da su. Shine abun da nake jira na yi a ƙarshen mako. Ya kamata a je duk wani magidanci ya dinga yin irin wannan ko da sau ɗaya ne a wata tare da iyalanshi. Hakan yana ƙara danƙon ƙauna kuma yana buɗe ido sannan ya buɗe ƙwaƙwalwa. Ba kullum ba a dinga zama a gida ana cin abincin gida. Wani lokacin a ɗan fita, a ɗan taɓa wannan da wannan. Kayan ciye-ciyen nan duka a siya su domin uwar gida ita ma ta samu ta huta sannan ta ji daɗi. Ka rungumi uwar gida sannan ku huta tare, ku ci abubuwa masu kyau, ku ci abubuwa na maƙulashe wanda aka daɗe ba a ci ba. Hakan zai ƙara danƙon ƙauna kuma ya saka wani madubi da kuma wani taswira a cikin ƙwaƙwalanku wanda zai gina soyayyarku.

Kuna yin wuta da itace? Tabbas muna yin wuta da itace. Wutar itace duk da dai abubuwa ne na zamanin da amma haka nan muke yin su. Musamman idan za mu yi gashi, za mu gasa naman rago ko kuma naman saniya ko kuma za mu gasa fatarsa domin muyi ganda da ita. Muna amfani da itace domin ya ɗan fi sauƙi kuma yafi ƙarfi wurin yin wannan aikin. Shi ma mukan yi amfani da shi idan ana yin wani biki ko kuma wani taro wanda za a dafa wani babban tukunya, sai a ɗauko ice a sa domin shine kaɗai zai iya wannan aikin. Saboda matsalar da ake samu shine mafi akasarin tukunyoyin gas ƙanana ne, ba za su iya ɗaukar manyan-manyan tukunyoyi ba. Sannan shi kuma gawayi murhun shi ma ƙarami ne sosai. Wani lokacin sai ka ɗauko ƙaton murhu domin yin taro na biki ko na suna. Irin wannan ƙaton murhun ice ne kaɗai zai iya shiga shi ya sa ana amfani da ice sosai gaskiya.

Kana kallon taurari dare dare? Ina kallon taurari dare dare amma wani lokacin sai in dade ban duba su ba. Kallon taurari dare dare zai baka wani dama na kalla abubuwan da yafi karfinka. Za ka ji cewa lallai Allah Allah ne domin girman sararin samaniya kuma kamar yadda malaman kimiyya suke cewa wa'inin taurarin da yawansu sun fi girman duniyar da muke ciki amma wani ikona Allah saboda tsananin nisa da muke tare da su. Seka gansu kamar wasu abubuwa wanda kanana ne kamar kwallo daga guda ɗayan sama zai iya fin gaba daya galaxy din da muke cikinta wato zai fi ƙarfin girman ranar mu da watocan mu da kuma duniyoyin da suke kusa da mu amma a haka su kamakanana abubuwa ne saboda tsabar hagen nisa na miliyoyin kilomitoci. Lallai a kallon taurari akwai abun al'ajabi kuma akwai ilimi tattare da wannan.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi. Musamman lokacin zafi nakan sha ruwa mai sanyi sosai, domin ya taimaka ya saukar da zafin da ke jikin jikina. Amma idan lokacin sanyi ne, ban cika damuwa he na sha ruwa mai sanyi ba. Jin a wannan lokacin komai ma mai sanyi ne. Ruwa da an ajiye shi sai ka ga har ya yi sanyi ko kuma idan ka fita da shi ma waje haka dai ya yi sanyi shi ma. Lokacin sanyi ban cika neman dole he na sha ruwa mai sanyi ba. Kome ɗumi ma na samu zan iya sha domin yanayin lokacin da ake ciki. Shan ruwa mai sanyi ko da a lokacin zafi ne, wani lokacin ba wai ya dameni sosai ba ne. Saboda ina jin tsoron kai ya sa ni mura ko kuma ya sa ni ma irin zazzabi. Shi ya sa ban cika wani damuwa da shi ba. Amma idan na samu nakan iya sha. Ba wani damuwa bane idan na sha. Sai dai kuma irin lokacin damuna irin lokacin wannan lokacin ana zafi kuma ana sanyi. Shi ma ɗin ban wani damu da shan ruwa mai sanyi ba ko mai zafi. Duk wanda na samu nakan iya sha inyi ma ne ji.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Ina daidaita aikina da rayuwa. Domin kuwa, aikina baya shiga cikin rayuwata. Acikin rayuwata akwai abubuwa dayawa. Akwai kasuwanci, zama da iyali da kuma zama da abokanai. Dukansu nakan daidaita komai. Inayin aiki na tsawon kwana uku ne a mako gaba ɗaya. Sannan sauren ranar kasuwancina ne. Sannan a ƙarshen mako nakan samu lokaci domin na zama da iyalina. Sannan kuma, dakuma wasu zama-- da kuma wani lokacin zama da abokanaina a ɗan yi fira, a gaisa da juna. Aiki yanada tsari, shima rayuwa yanada tsari. Kowanne aiki ana tashi wuraren ƙarfe huɗu ne. Daga wannan lokacin, duk wani abu da zakayi abune wanda ya shafi rayuwarka. Zaka iyayin komai wanda shine ya shafi rayuwanka. To ka ga cewa akwai tabas, akwai daidaito tsakanin aiki, aiki da kuma rayuwa. Dukansu basu haɗe wani sun zama wuri ɗaya ba.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani da sabulu ne mai ƙimcin gaske, sabulu wanda yake da kumfa, sabulu na kamfani wanda gwamnati ta yarda da shi kuma suka ba su, suka ba su licenses na amfani da shi. Wanda gwamnati ce za a iya amfani da shi kuma ba zai iya cutar da ɗan adam ba. Irin wannan sabulun shi nake nema domin aiki da shi. Domin kuwa siyan kowane irin sabulu zai iya jawo maka matsala, musamman irin sabulu na wanka ko na wanki. Wani zai iya dafan maka da kayayyakinka, ya lalata maka ƙama ɗaya kayayyaki saboda yawan chemical da kuma rashin tace shi da ba'a yi ba. Amma kuwa idan kana amfani da sabulu wanda gwamnati ta basu license, to tabbas za ka ga yana da kyau. Domin kuwa an tabbatar masana sun duba sun gani cewa ya dace a yi amfani da shi. Musamman irin sabulun da ake sawa a fatan jiki. Domin fatan jiki, abu ne wanda ya kama da ace ana kulawa da ita, ba a barin ta ta lalace hakanan.

Yaya kake shirya ayyuka? Ina shirya ayyuka ne yadda ya kamata. Kowane aiki da lokacin da za a yi shi. Ayyuka masu wahalan gaske akan fara yin su ne da safe lokacin da jiki bai gaji ba. Ayyuka masu sauƙi kuwa sai a yi su da ɗan ƙarshe ƙarshe. Ina kiyayewa sosai wurin ganin cewa duka ayyukana gaba ɗaya na yi su na wannan ranan. Shi ya sa nake yin tsaruka masu kyau. Nakan shirya ayyukan daidai yadda ya kamata. Domin kuwa kada in manta ban yi wasu ba. Wani lokacin ma na ɗauka, nakan ɗauka littafi da biro na rubuta tsarin da zan bi domin in ganin cewa na cimma wannan burin nawa, na gama ayyuka, na gama ayyukan gaba ɗaya. Wannan shi ne shirin ayyukan da na fi yi. Wani lokacin kuwa har a kwamfuta ma nakan rubuta shi in tsara yadda zan yi shi kuma da lokacin da zan yi kowane aikin. Hakan yana bani dama na gama ayyukan da wuri kuma na samu wani lokaci da zan iya yin wasu ayyukan daban ma.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Abincin da yake sa ni na ji daɗi shine tuwo, tuwon masara. Idan kuma na samu tuwon dawa, wannan shine kankat. Abincin tuwon dawa abinci ne wanda yake sa ni nishaɗi. Musamman ya ji miyan kuka mai man shanu da namomi zaƙwa zaƙwa. Wannan yakan cire ni inji kamar ba daga duniyar nan nake ba. Nakan ji daɗi idan ina cin wannan abincin. Duk da abincin gargajiya ne amma wani lokacin saboda santi na kan riƙe kunnuwana yana shiga cikin ƙwaƙwalwana. Domin kuwa tuwon dawa tuwo ne wanda yana da daɗin gaske. Gashi da sulsul yake wucewa ba tare da hai ka dunga tattauna shi ba. Kana saka shi a baki sakaji ya wuce maƙogwaro. Ba wani tsaye tsaye. Tabbas ina son tuwon dawa. Duk da na Dan daɗe ban same shi ba amma tabbas wannan maganan da kuka yi min ya sa zan je in ƙara nemo shi. Domin kuwa in samu in tanɗe shi. In ci da miyan kuɓewa ko da miyan kuka mai man shanu da namomi zaƙwa zaƙwa a cikin shi.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Dole in bi ƙa'idojin aiki. Ko wane aiki akwai ƙa'ida da ake bi. Domin ba kai ba ne ogan kuma ba wai karan kai za ka je kai ba. Ko wane aiki dole ka bi ƙa'ida da yadda aka tsara ma shi, da yadda aka ce ka dinga yin shi. In ba haka ba idan ka je ka yi gabankan ka ko kuma ka je ka yi kafaɗiri tabbas za ka gane kuranka. Za a iya samun matsala sannan kuma kamfani ta gane cewa ka yi kuskude. Za a iya ma a kore ka saboda wannan. Komai shi ya sa ake bin tsari kuma abu shugabannu, yawannu shugabanai suka ce shi ake bi. Tsarin ake bi kuma a bi. Shi ya sa idan kana son ka cimma moriyar ka a wuraren ayyukanku, dole ka bi ƙa'idojin aiki. Domin rashin bin ƙa'idojin aiki matsala ne babba wanda zai iya jawo abubuwa wanda ba a taba sa'ran zasu faru ba. Dole kowa ya dinga kula wa. Duk wani mai aiki ya dinga kula wa domin ya dinga bin tsarikan aiki sannan ya dinga sanin yana bin ƙa'idoji wanda aka gindaya mai ya dinga bi. In ba haka ba zai iya samun matsala wanda zai iya zuwa ya jawo mai abin da bai yi shirya ansa ba.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Kwata kwata ban cika wani hutawa a wurin aiki ba in dai ba wai lokacin cin abincin rana ba. Wani lokacin ma bana son cin abincin ranan sai na dawo gida gaba ɗaya. Da yake a mako gaba ɗaya sau uku nake zuwa aiki. Aikina yana haɗa mun gaba ɗaya ne shi yasa idan na fara aiki, da wuya ma ka ga na samu lokacin hutu. Idan kuka ga na samu lokacin hutu, to lokacin sallah ne. A wannan lokacin ne zan iya samu har in ci abinci. Idan na ci abinci in zo in ƙarasa abin da zan yi. Zuwa huɗu nake tashi. Da zarar na tashi to zan tafi gida inji in yi duk wani abu da ya kamata ma rayuwa na. Ina samun lokaci a wannan lokacin in huta. Na samu in ci abinci ma mai kyau mai inganci. Amma kuwa aiki a wurin, a wurin, samun, samun, hutu a wurin aiki tabbas ba yanzu ba. Domin kuwa aikine mai ɗan ƙarfi kuma aikine mai wahala. Shi yasa dole sai na bi wasu gindayen lokaci domin in samu na gama ayyukana na wannan rana kuma na samu na gama na gaba ɗaya makon nawa. Shi yasa ko da na je ko na samu hutun ayyuka nake amfani da su in yi.

Kana iya duba lambar QR? Eh, ina iya duba namban QR. Ina amfani da babban waya kirar Redmi kamfanin China wanda idan zan ɗauko hoto na QR takan nuna min lambobin jikinshi ko kuma link da yake jikin QR wanda zan iya in bibiye wannan shafin. Wayan smartphone ne inda akwai data da zaran ka Ɗaura kyamara akan wannan QR ɗin tabbas zata baka information bayanai akan wannan QR code ɗin, nambobi ko kuma link wanda zai kai ka shafukan intanet ko kuma wance shafukar yanar gizo. Shi yasa a wuraren siye siye da yawa bana shan wahala wurin biyan kuɗi, da zaran na curo wayana ina haska shi zai gaya mun akawun number ɗin, sai dai kawai na tura kuɗin abun da na kashe. Wannan fasahan tana da amfani sosai musamman idan ka yi la'akari da birnin Sin yanda suke amfani da ita a ko ina in za ka je. Musamman in za ka je siyayya a ko wani shago, ko wani kanti ko kuma ko wane kamfani suna amfani da irin fasahar QR domin biyan kuɗi ko kuma siyan wani abu a wurinsu.

Kana kwana a ciki? Eh ina kwana a ciki. Kwana a ciki ya danganta daga inda ake baya, inda ake magana. Domin kwana a ciki ya danganta cikin ɗaki ne ko kuma cikin falo. Musamman cikin ɗaki mafi aka sari da dare. Ana kwana ne a cikin ɗaki. Ma na uwarɗaka. Nan uwarɗakan a nan ne yawanci ake yin bacci. A nan ne zaka ga gado da katifa na yin bacci isashe. Sannan zaka samu uwarɗaka yana da dumi ba kamar falo ba. Falo da yake shi, wannan shi da ƙume da ƙume a waje yake. Shi kuma uwarɗaka yana da dumi domin gamsar da mai bacci ko kuma idan akwai zafi za ka iya kunna fanka ko AC. Musamman a cikin uwarɗaka. Ina kwana a ciki tabbas kuma ina iya kwana ma har a wajen. Duk yadda ya samu duka ina iya yi. Ni ba damuwa na ba ne domin ni namiji ne zan iya kwana a duk inda na samu kaina.

Wayarka na cika ajiya? Eh waya na, gaba ɗaya wuraren ajiyanta ma ya cika. Shi ya sa wani lokacin sai na goge abubuwa sannan nake samun wurin ajiye ajiye. Ya cika ne da bidiyoyi da kuma hotuna da kuma fina-finai na kallo da nake yi a cikin wayar. Wani lokacin sai dai in na samu time sai in goge waɗannan fina-finan musamman irin fina-finai irin na Indiya, waɗanda sukan ɗauka babban tsuri su rufe. Suna tashi daga one MB, one thousand MB, MB dubu ɗaya zuwa MB dubu uku. Haka fina-finan su ke da nawi. Wani lokacin idan na samu na goge fina-finan su, na kan samu wurin ajiya sosai a cikin wayata ko kuma ma cikin kwamfuta na. Amma dai a wayan yawanci dai su suke cika mun shi. Amma yanzu ina ƙoƙari na samar da wani hanya ko na saya memory ma'ana SD card ko kuma in samu hanyar da zan dinga adana su ta yanar gizo ba tare da sai na biya ba. Sai na dinga zuba su a can sai na goge wasu kuma waɗanda suke kan cikin waya da suka rufe mun wuraren ajiya na.

Kana kunna tsaron batiri? Eh, ina kunna tsaron batiri ko kuma in ce tsaron batiri yana kunnuwa da kanshi a wayana. Wayana ya riga ya zo da seti wanda yake bari tsaron batiri ya kunnu da kanshi. A duk lokacin da wayana ya je ƙasa da ashirin, ma'ana pasenti ashirin, wayana zai yi activating din battery saving mode domin, domin ya kunna tsaron shi saboda ya daina sha da yawa kuma wasu app ɗin ma ba za su iya buɗuwa ba. Wannan tsari yana da kyau domin yana ba ka dama ko da wayan ka yayi ƙasa ya iya daɗewa kana iya amfani da shi musamman amsa kira ko kuma karanta saƙonni. Hakan yana da kyau, tsari ne mai kyau. Ba kowane lokaci ba ne za ka iya hawa intanet idan tsaron batiri ya kunnu. Yana ba ka dama ne ka iya amfani da wayan ka kaɗan yi ƙanana ƙanana ayyukan aikace irin su ansan sako da kuma yin kiran waya amma kuwa amfani da intanet zai zama maka mai wahala saboda intanet kunna shi yana ɗan shan caji sosai.

Kana fi son bas ko tagzi? Na fi son in hau bas fiye da tagzi. Amfa-- me abin da ya sa na fi son in hau bas fiye da tagzi shine shi bas yana ba ka dama ka samu sauƙi wurin, wurin zirganiya. Musamman a inda nake bas ya fi daɗi kuma ma ya fi yawa. Domin bas za ku iya hawa ku da yawa sannan za ka samu sassaucin farashi na zarga-na zirganiya ba kamar tagzi ba. Duk da dai a manyan birane an fi amfani da, da tagzi amma a inda nake mun fi amfani da bas. Domin bas yafi daɗin ma'amala gashi da sauƙi sannan kuma dole ka yi haƙuri da tsaye tsaye da kuma jiran mota dole sai ta cika. Matsala ɗaya kenan da yake faruwa da bas amma bacen haka yana da sauƙi, kuɗin babu yawa ba kamar amfani da tagzi ba wanda kai kaɗai ne za ka biya kuɗin ko'ina sai ka ga kuɗin yayi tsugugu, yayi yawa. Amma idan bas ne, ɗan kaɗan kawai za ka biya saboda sauran fasinjojin su ma za su biya.

Ni an haife ni ne a watan Yarbawa, ma'ana wata ne wanda aka kira da watan Fabairu. Watan Fabairu wata ne mai albarka. An haife ni ne watar rana kama ranan Juma'a. Rana ne cike da annuri da alif da, da al'amarin Ubangiji ya faru aka haifo ni a cikin wannan duniya. iYayena sun yi farin ciki a wannan rana, sun ji daɗi. Domin kuwa, watan da suka haife ni, wata mai albarka, kuma sun san barka suka samin albarka. Hakan ya ja rayuwata take cike da nasara. Duk inda na sa kaina sai ka ga Allah ya kawo mun buɗi kuma ya taimake ni. Wannan ba iyawana ba ne, iyawa ne na Ubangiji kuma tsarinshi ne. Ina alfahari da wannan rana. Domin kuwa rana ne wadda ba zan manta da ita ba. A duk ranaku nakan iya tunata, nakan gode ma Allah da ya kawo ni iya matsayin da nake a yanzu.

Kana fison hawan matakala ko lift? Ya danganta. A lokacin da nake jina da ƙarfi, sai na ce bari in ɗan yi matakala musamman idan bayi, idan matakalan bashi da yawa. Irin gidan sama wanda bai wuce hawa biyu ba zuwa uku. Amma idan ya wuce haka, nakan zaɓa ina hau lift. In samu sauƙi kuma in hau lift in more. Amma idan matakala mara yawa ne, nakan ɗan taka domin na ɗan yi exercise, na ɗan motsa jinina. Ba kowane lokaci bane amma nake yin haka. Idan ina sauri sosai, nakan hau lift a buna. Idan kuma bana sauri kuma ina son na motsa jiki, nakan zaɓa in takal kala ko kuma in ɗan motsa da gudu. Hawa lift yafi sauƙi, zaka samu sauƙi kuma zaka je inda kake so da wuri. Zan zaɓa hawa lift saboda ban ci ƙasan wahala a kowane lokaci ba.

Kana tara tsabar kuɗi? Bana tara tsabar kuɗi. Tara tsabar kuɗi yanzu ya koma yayin ƙauye. A wannan zamani, wanda rashin tsaro ya yi yawa. Idan kace zaka tara kuɗi, zaka tara ma kanka bala'i ne da jidali. Kowa yana ajiye kuɗaɗan shi ne a banki, sai ka dinga amfani da wayarka, domin yin ture-ture na kuɗi, duk inda da kake so a wannan duniya. Yanzu ba ana ƙarni ba ne. Muna shekara ta dubu biyu ne har da ishirin da shida, inda zamani da ƙere-ƙere suka ɗauke duk wani wahal-halu irin na mutanen baya. Kaga ko, ajiye tsabar kuɗi, wannan matsala ne, da kuma kiran ma kanka ta'a-da kiran ma kanka ƴan ta'adda. Da zarar sun sani kuwa kai ka ba ni, shi yasa yafi daɗi ka ajiye kuɗaɗanka a asusun bankinka, kuma a duk lokacin da kake neman kuɗaɗanka zaka iya amfani da wayarka wurin tura kuɗi, a kowane lokaci, kowane irin dare, kuma kowane irin hali da ka tsinci kanka. Wannan, ci gaba ne mai kyau. Shi yasa tsabar kuɗi yanzu ya ma fara wahala. An fara shiga wani yanayi na rashin tsabar kuɗi da yawa. Idan kayi la'akari da irin manya-manyan juna, manya-manyan ƙasa wanda suka yi fice a duniya wurin ci gaba, kamar ƙasar dai Sin, inda yanzu tsabar kuɗin wa yayi wahalan ma gani, mafi akasari, anfi amfani da hanyoyin zamani da hanyoyi na, kimiyya da fasaha, wurin ture-turen kuɗi, da kuma wuraren kasuwanci. Wasu ma, ko shago yanzu basa buɗewa. Sun gommace su buɗe wuraren shafuka na ya-na yanar gizo, inda za su dinga yin cinikayya da abokanan cinikayyan su. Hakan ya samo asali ne saboda ci gaba da ake samu irin na su Ali Express, da irin su Temu, da irin su Amazon inda kowa zai iya buɗe shaguna a yanar gizo, sannan ya saida duk wani abu da yake siyarwa, kuma zai samu kwastoma a gaba ɗaya duniya ma ba wai iya inda yake ba. Duka mutanen duniya ne zasu iya ganin wannan shagon naka. Wasu in suna kwaɗayin su siya daga gare ka, su iya siya cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba kuwa,

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, ina amfani da wayoyi na zamani wanda suna tura mana da sababbin shige na wayoyi. Idan an samu canji ko kuma idan an samu wani tangarɗa, sukan yi pushing ɗin update wanda zaka yi amfani da intanet ɗin wayarka, kaima ka yi updating ɗin shi. Zaran ka yi updating ɗin shi zai zo da hanyoyin kare ƙwayayukar cuta wanno- wato ma'ana virus wanda wani zai iya amfani da shi domin ya cutar da wayarka. Wannan shine hanya da nake bi mafi akasarin lokaci da na ja an ce anyi sabon update na waya. Nakan yi ƙoƙari na yi amfani da data na, na yi updating ɗin shi saboda na kasance na ba ma kaina kariya sosai. Abin da ya sa nake yin haka da gaggawa, wayata ba iya na'ura ba ce na ɗaukan waya. Ita ne nake tura saƙonnin kuɗaɗe, nake receiving na saƙonnin kuɗaɗe da sauransu. Barinta babu wannan hanyoyi da kuma kare kan kaina, zai iya jawo min matsala wani ya iya mun kutse ya sace mun ƴan kuɗaɗe na. Shi ya sa nake yi, nake ƙoƙari ƙwarai da gaske domin na ga cewa na kare kaina da kuma dukiƴar da Allah ya ba ni ta hanyar updating ɗin wayana. Idan an samu sababbin update da aka turo mana, zamuyi updating.

Sau nawa kuke yin taro a mako? A mako ba mu cika yin wasu tarurruka ba indai ba wai irin taron biki ba ko kuma na suna idan akwai. Amma ma fi aka sarin lokaci maybe a wata muna yin taron ahali ko kuma na wuraren aiki ko kuma namu na ƴan kasuwa wanda za mu duba mu gani menene matsaloli kuma ya kasuwar take. Amma taron mako sai dai tarukan biki wanda aka gayyace ka wannan kuma ba kowane lokaci ba ne ake yin shi. Anfi yin bukukkuwa a watan Disamba, January da kuma tsakiyan shekara. Kafin damina ko kuma bayan damina ta gama wannan lokaci ne aka fi yin aurar raki kala kala. Shiyasa idan na ce maka kullum a mako ana yi, muna yin taro to ba gaskiya ba ne. Muna yin taro ne ya danganta da kuma itace muka samu kanmu wani lokacin. Duk sati sai anyi taro saboda bukukkuwa musamman irin karshen shekarar nan da kuma farkon shekara. Zakaga duk mako akwai taron biki da ake zuwa ayi na ƴan uwa da kuma abokanan arziki gaba ki ɗaya.

Wane irin takalma ka fi so? Irin takalmin da na fi so da yake ni mai zirga-zirga ne kuma ɗan kasuwa. Na tsani takalma irin na combos, ma'ana half cover ko kuma full cover na zaɓe shi ne saboda na kasance mai yawan zirga-zirga. Kullum safa ne ma a ƙafana. Nakan tafiya, naje aiki, na dawo, naje kasuwa, na dawo kuma naje wani kasuwanni irin na yankau na ƙauye. Kullum ina cikin tafiya ne. Ban cika wani samun lokacin zama ba. Shi yasa irin wannan takalmin ya fi daɗin tafiye-tafiye da zirgace-zirgace. Shi yasa ban damu ba ina iya sa shi na tsawon awa takwas a ƙafana. Sallah kaɗai yake sa in cire shi. Amma kuwa yana daɗewa sosai a ƙafana. Shi yasa shi ne takalmin da na fi so kuma shi na mafi sawa a cikin takalmana gaba ɗaya. Ina da irin su wanda sun kai guda bakwai. Na kan sa su ina ɗan canzawa kaɗan kaɗan. Su dai na fi sawa a cikin mako zan iya sawa na tsawon kwana biyar. Sauran kwana nakan ɗan sa ƙananan takalma irin su slippers, palms da dadai sauran su.

Kana zuwa gidan fim? Eh, ina zuwa gidan fim, ni da iyalaina. Wani lokaci, a ƙarshen mako mu kan je mu kalla fina-finai irin tsawon fim ɗin nan wanda ake kallo a cinema. Mu kan je a sa mana sabon na wannan satin, mu kalla abin mu tare da ahali gaba ɗaya cikin ƙauna da son juna. A nan ma muka kalla wasu manyan fina-finai irin su Cissu, Avengers, Spiderman da dai ma sauransu, harda irin na cartoon ɗin nan na yara wanda su ke so. Ina ba ma lokacin iyali lokaci ne mafi muhimmanci da nake so. Ina ɓata shi ne tare da su, mu zauna muyi rayuwa. Mu kuma kalla yarda rayuwa ta kawo mu, da kuma jindaɗi. Mu sayi abin sha mu sha da kuma abin ciye-ciye duka mu ci, ra'ayi wasa da dariya har ƙarshen mako ma ya ƙare cikin annashuwa da farin ciki da walwala da son juna gaba ki ɗaya.

Wani irin miya ka fi so? Miyan da na fi so shine miyan kuka. Wannan zai iya zama abin mamaki, but amma ni dai ina son miyan kuka musamman idan yaji man shanu da namomi zaƙwa zaƙwa a cikin shi. Yafi zama miyan da na fi so domin in ci tuwon dawa da shi ko kuma tuwon masara. Kai har da ma teba idan na samu duk zan iya haɗawa da shi. Miya ne mai daɗi kuma an ce yana magani, yana maganin irin su ulcer da dai sauransu. Duk da ni dai ban tabbatar ba saboda ba ni da wa'inan lalura. Amma tabbas ina son shi sosai idan ya ji kayan haɗi, ya ji nama, ya ji man shanu yana ba ni armashi da kuma daɗi a baki. Ɗanɗano kuwa ba a magana. Domin kuwa har cikin ƙwalƙwalwa na yake ratsawa. In ji shi can cikin ƙwaƙwalwa na.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Idan zan je wurare, ya danganta da ga inda zan je. Amma in zan je wuri mara nisa, nakan yi tafiya da ƙafafuwa na ne. Wurin da bai kai nisan kilomita goma ba zuwa kilomita biyar, nakan yi amfani da ƙafa-ƙafana domin in je. Idan kuwa wurin na da ɗan nisa da ya kai kilomita ashirin, wannan zan yi amfani da mashin ɗina. Na bunzata, na buga na tafi, na je na dawo cikin amunci. Idan kuma tafiya ne wanda ya shafa gari zuwa gari, ko kuma kasuwa zuwa kasuwa, nakan ɗauƙa mota ta ce. Na sa mata mai, bayan na sha mai sannan na tafi. Irin tafiya wanda yakai tsawon kilomita ashirin, hamsin, arba'in, talatin ko hamsin ko ɗari. Wannan, ina amfani da mota ne wurin yin irin wannan tafiyan. Kai ko da ya kai kilomita dubu ɗaya, nakan yi amfani da mota wurin yin shi.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? Tambaya me kyau. Bana kwana a ƙasa kasafai, sai dai idan bani da lafiya ina son in ɗan ji sanyin-sanyin tiles. Amma mafi akasari nafi kwana a gado tare da iyalina. In ji taushi, in ji ɗumi kuma. Amma maganan kwana a ƙasa wannan ba ta taso ba. Sai dai in dan wanda bai da iyali ko kuma wanda bai da gida. Ko kuma talakawa da ba za su iya siyan gado ba. Nafi kwana a gado ne saboda yafi daɗin bacci. Za ka ji jikinka kwata-kwata bai mayi tsami ba balle yai maka ciwo. Kana kwance cikin aminci, farin ciki da annashuwa. Wannan shine kwanciya akan gado mai daɗi lallausan katifa. Amma kwana a ƙasa wannan sai dai gauraye. Su ma ina musu fata wata rana su wuce haka su samu, su samu cigaba. Kwana a ƙasa ai kwata-kwata ma be yi ba. Kana kwana a ƙasa kaman wani mai gadi. Sai bayan ka ya maka ciwo. Amma za a iya samun masu irin ciwo-ciwon nan na baya wanda sun fi son su ji sun shimfiɗa bayansu A ƙasan saboda yafi basu da, yafi basu su ji daɗi a jikinsu.

Wayanka tana daidaita haske da kanta? Tabbas wayana tana yin haka. Kaman abin almara, wani lokacin har mamaki nake yi. Idan ina cikin rana sai ta ƙaro haske wanda zai yi daidai da abin da zan iya gani a sikirim. Idan kuma na shiga cikin duhu sai ta rage hasken sosai. Wannan wani irin senso ne da yake aiki da hasken rana. Tabbas hakan na da kyau kuma hakan yana da armashi. Teknolaji ne mai kyau. Domin wannan fasaha yana da kyau ba he ka dinga rage-ragen haske da kanka ba. Da kanshi idan ka bashi a auto shi zai dinga yin maka, ya rage, ya ƙara ko kuma ya daidaita duk yadda kake so haka zai yi. Musamman irin wayoyin zamani na yanzu su ne suka fi iya zuwa da haka. Tun lokacin da aka sama sabon sauyi na wayoyi, irin wayoyi manyan Android da kuma wayoyin iPhone da irin su Samsung da sauransu. Duk da wayannan za ka sa su a ɓarayin Android, zuwan Android da iPhone su suka kawo irin wannan daidaita haske. Musamman dai Android, domin ni a nan na fara ganin shi. Za ka ga idan ka bar shi a auto zai dinga daidaita haske yanayin, yanayin hasken ka, yanayin kuma yadda za ka wayanka zai haska domin ka gani abin da yake faruwa. Idan hasken yayi yawa zai rage shi, idan ma bai yi yawa ba zai dai saisaita maka shi ya kasance daidai ganinka. Ba takura kuma za ka ga ba tare da ka danne komai ba. Kaman asiri haka yake aiki. Ya riga ya san lokacin da kake cikin haske kuma ya san lokacin da kake cikin duhu. Duka zai saisaita maka komai. Musamman wayoyi na zamani yanzu wanda ba iya ma saita haske suke yi ba. Har ta tafiya idan kana yi, kana danne waya za su faɗa maka cewa ka kiyaye kada ka je wani abu ya buge ka. Sukan yi amfani da wani fasaha shima wanda idan wani ya fusga waya a hannunka sai wayan ta kulle kanta saboda tsoro irin na ɓarayi. Tabbas ana samun cigaba sosai a harkokin fasaha na wayoyi yanzu. Domin irin wayoyi abun da ake yi akansu yanzu abin ya wuce ƙima. Abin har mamaki yake ba mu a zamanin da muke ciki. Kala-kalan fasahohi kullum muke gani wanda yake ƙara bunƙasa. Kamfanonikan wayoyi duk wanda ya fi iya kere kere shi yake sai da wayoyi. Sai ka ga wayoyi da kala-kalan fasahohi masu rikita kai, da rikita ƙwaƙwalwa, kai har ma da rikita tunani. Wani wayan har tafiyar ka take iya ƙirgawa. Wani wayan ta san yanayin bugun numfashin ka da kuma yanayin zafin jikin ka. Wani wayan har tsawon ka ta sani. Wani wayan har zafin abu za ka iya gwada wa da ita. Wani wayan ka yi amfani da ita wurin tafiye-tafiye tana nuna maka hanyar inda za ka bi. Tabbas wannan babban cigaba ne a harkokin sada zumunta, a harkokin sada zumunta na wayoyi. Kala-kalan abubuwa suna faruwa musamman zuwan fasahan AI. Yanzu wayar ma in kaga dama ba he ka yi aiki da ita ba. Da iya bakinka za ka dinga ba ta sharudda tana bi kuma ta iya abubuwa. Ni kaina nakan yi amfani da muryana domin na amfani da wayana kuma na sa ta ƙira mun wanda nake so ta ƙira. Kuma cikin hikima za ta yi haka. Kai da dama ma abubuwan idan na ce zan ci gaba da lissafo wa sai mu kwana ina lissafo maka abubuwa na fasaha na wayoyi wanda ya wuce na daidaita hasken waya da sauransu. Kala-kalansu suna nan. Abin ba a cewa komai. Har da abin mamaki. Musamman wayoyin yanzu sikirim ɗinsu, shi kansu yana da wani fasaha wanda baya lalata ido ba kamar irin na da ba. Farkon-farkon zuwan wayoyin Android suna zuwa da sikirim wanda ake kira da LED sikirim wanda haske ne yake haske bayan. Amma yanzu ana amfani da Amoled da kuma Oled wanda wani fasaha ne wanda ya samu asali yake amfani da sikirim ɗin kamar yadda dan adam yake. Ba tare da haske ya haska shi ba. Zai haska ne da rubutun na'uranshi. Sai ka ga abin ma kamar abin almara. Abu yayi cib da cib. Haske iya haske a irinka ba tare da ya takura maka ba. Kuma suna amfani da wani fasaha da ake kira da eye protector. Abin yana ba ni armashi kuma yana ba ni annashuwa musamman a wayoyinmu na zamani na yanzu.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh, muna ajiye kwafin bayanan mu. Bayanai irin su bankuna da kuma katin haihuwa da kuma katin makaranta da kuma katin gama makaranta, dama dai sauransu har da katika irin na bayanan kasuwanci. Ina ajiye duka waɗannan bayanan saboda gudun ko takwana. Ajiye irin waɗannan bayanai abu ne mai tasiri. Za su taimaka maka a duk lokacin da ake so a yi wani bincike ko kuma halin mutuwa ma. Idan ka mutu, za a iya duba wa irin kwafi, musamman ma irin kwafi, ajiye kwafi na takardar bashi, waɗanda kake bi da waɗanda ake bin ka. Ajiye kwafin takardu yana da matuƙar amfani, musamman takardu masu muhimmanci. Zai taimaka sosai wurin adana bayanai da kuma sanin duk wasu abubuwa da suka faru ba tare da ka tsaya kana ta waswasi ba. Musamman in za a je kotu, kotu tafi ba ma, tafi ba ma takardu muhimmanci a bisa maganar baka. Za ta baka dama ka kare kanka ko da ana zargin ka da wani abu ko kuma aikata wani abun ne.

Kana son abinci mai yaji? Eh, ina son abinci mai yaji. Ina cin yaji sosai. Ina iya cin yajin tafarnuwa da kuma yajin dadawa na Hausawa. Ina cin yaji mai faɗa ko kuma mara faɗa. Kai ko a cikin abinci, idan aka sa tarugu ina jin daɗin yajin. Yaji yana da daɗi sosai musamman idan zaka haɗa shi da miya da tuwo. Shi ma yana ba da armashi. Wasu ma likitocin sun ce shi ma yaji kanshi yana da amfanin shi. Kala kalan yaji da na sani, na san yajin tafarnuwa, yaji wanda babu komai a cikin shi, yaji na kuli da kuma yaji na daddawa. Dukansu wa'innan duk ana amfani da su kuma duka suna da daɗi. Ana iya amfani da su wurin cin abinci ko kuma wurin sarrafa ma wasu nau'ikan abinciccika kamar dai su taliya, doya, dankali da dai sauransu dukansu.

Kana iya bada barkonci? Hahahaha ina iya bada borkonci. Domin ko a yanzu idan aka sa ni na bada barkonci, na iya bada labarai, labarai masu daɗi kuma masu bada dariya sosai. Na san kowoce salo na iya bada dariya ko na borkonci. Kai, hatta a da na ma fara tunanin in zama ɗan wasan borkonci. Allah ne dai bai nufa ba, ya sa na faɗa a aikin gwamnati da kuma kasuwanci. A yanzu haka woni lokacin idan ina tare da iyalai na, mu kan haɗa borkonci kala kala domin muyi annashuwa ko muyi farin ciki tare. Bada borkonci dai woni baiwa ne wanda Allah yake ba ma wanda ya so. Wasu ko da za su yi ƙoƙari domin su bada borkonci ko su sa a yi dariya tabbas ko ba za su iya ba kuma ba za a yi dariyan ba. Amma ni ko dai Allah ya ba ni wannan baiwan ko yaya na tsaya ina zan zai yano bayanai mutane sukan ƙalkashe da dariya, su ƙeƙece da dariya, suce lallai ka iya bada labari. Da ma za ka fara wasan borkonci tabbas da ka samu kuɗi kuma ka samu alkairi, tarin alkairi da yawa a cikin wannan harkan ni dai sai dai in ji su. Domin na san cewa tabbas wannan baiwa ba ta neman kuɗi ba ne kawai dai ta ta faranta ma masoya ne da kuma abokanai rai idan ana tare. Hakan na sa mutane su dinga tunawa da kai a duk lokacin da suka tuna irin borkonci wannan sai su ce "O Allah sarki wa ne. Shi ne ya taɓa bamu wannan labarin mai daɗi muka ji shi muka ƙeƙece da dariya muka yi farin ciki." Hakan yana da kyau.

Mene ne mafi muhimmanci kasuwanci? Mafi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya da rikon amana. Sannan kuma da yin bayani a duk lokacin da wani abokanan cinikayya suka tambaye ku akan abu. Kada ku yi musu karya, ku faɗa musu gaskiya. Sannan ku kasance masu fara'a a lokacin da abokanin kasuwancin ku suka zo wurin ku siyan abu. Hakan yana ƙara musu ƙwarjini, yana ƙara maka ƙwarjini a wurinsu. Don zasu ƙara zuwa kasuwa ko kuma in za su turo wani ko kuma in za su sa wani yazo kasuwa, zasu faɗa mai a halayenka da kuma ɗabi'unka. Shiya sa ɗabi'a tana daga cikin babban abu mafi muhimmanci a kasuwanci. Ka riƙe gaskiya, ka riƙe bayani sannan kuma ka tabbatar cewa duk wanda ya tambaye ka abu ka faɗa mai iya gaskiyan da ka sani. Sannan kada ka ci ka riba da yawa, ka saka riba yar daidai. Allah ya mata albarka sai kaga kasuwanci yana tafiya yadda kake so.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Idan ka tambaye ni nawa botiki muke da su a gida, wannan amsa ne wanda zan iya ce maka tabbas ba dole ba ne in sani. Domin a gidanmu muna da botikai kala kala. Muna da manya, muna da ƙanana, muna da wa'innan masu faɗin wa'inda ake aiki da su na wanki. Sannan muna da dogaye wanda ake iya ajiye ruwa a ciki. Sannan muna da yan dai dai wa'yanda, wa'anda za a iya aiki da su na yau da gobe. Sannan muna amfani da jarakuna. Sannan da kuma botikai wanda za a iya ajiye abubuwa da suka shafi abubuwa na abinci. Duka muna nan da su a gidanmu. Tabbas akwai botikai, botikai wanda zan iya cewa ba ma asan iya kan yawansu ba. Amma a nawa, lissafin zan iya cewa akwai botikai wanda za su kai guda hamsin a gidan nan.

Kana fi son AC ko fanka? Na fi son AC. Abun da ya sa na fi son AC, ya fi daidai da zamanin da ake ciki yanzu. Fanka an yi amfani da shi a wani zamani kafin zuwan AC amma zuwan AC sai ya ja ya fi fankan tasiri, daɗi kuma ya fi shi nagarta. Shi a AC, ya kunna wa kawai ake yi, babu ƙara, babu wani iska, babu wani tashin hankali sai dai kawai ka ji ɗaki yayi sanyi ko kuma yayi ɗumi. Wannan dama na iya canza fasali daga ke so ɗaki ya kasance ma'ana zafi ko ɗumi shine ya sa AC ma ba za ka haɗa shi da fanka ba domin wannan damar makiyiya AC ne za ka gan shi. Shi fanka kawai iska aka sani yake bayarwa a lokaci irin na sanyi sai dai ya zama abu kamar mara amfani. Shi kuma AC ana iya amfani da shi ta hanyoyi da dama, hanyoyi na sa ɗaki yayi ɗumi da kuma sa ɗaki yayi sanyi. A lokacin sanyi, haka za a kunna shi domin ɗaki ya ɗumama. Idan kuma lokacin zafi ne ya zo, za a iya kunna shi a sha raɓa na iska.

Kana cire takalma a gida? Ya danganta daga inda zan je. Ba wani kowane lokaci ba ne nake cire takalma. Ina cire takalma ne idan zan shiga cikin asalin ƙwaryar ɗaki ko kuma cikin uwaɗɗaka. Wannan dole in cire takalma. Amma yawo a cikin tsakar gida ko kuma a cikin manyan faluka, muna da takalmi na kowane inda zaka shiga. Idan zaka je bayi akwai takalman zuwa bayi. Sannan idan zakayi yawo a cikin ɗaki akwai takalman yawo a cikin ɗaki. Sannan idan zakayi harkoki a cikin tsakar gida shima akwai takalmin shi. A inda zan ce muna cire takalmi shine shiga cikin main ɗaki da kuma uwaɗɗaka nan wurin kuwa sai dai dole ka cire. Saboda tsaftan wurin ya isa, ya dai ka cire kuma ka zauna a wuraren. Ba kamar sauran cikin wajen gida ba ko kuma tsakar gida ko kuma babban falon tarin baƙi. Wannan kuwa zaka iya amfani da takalmin da ake ajiyewa a bakin ƙofan domin baƙi.

Wani irin wasa kake yi a waje? Idan na fita waje ban cika yin wasa ba. Na fuskantar abubuwan da ya kamata in yi, ma'ana neman kudade, farko zan je wurin aiki, wani lokacin kuma in tafi kasuwa na. Wanne shine abubuwan da na fi yi a waje. Ban cika yin wasu ƙasasanni kasafai ba. Indai ba wai irin ƙarshen mako bane inda zan je in haɗu da abokaina mu buga ball a nan wurin kuma yawanci ranar da nake da ƙananan ayyuka ne. Ko kuma in ce ranar da bana da wasu ayyuka muhimman masu muhimmanci sai naje mu buga kwallo mu ɗan wasa jinin mu. Wasa jinin yana da amfani shi ma sosai. Amma maganan yin wasanni a waje zan iya cewa ƙwallon ƙafa ne yawanci wasan da nake yi a waje. Shi ma ina yin shi ne a ƙarshen mako tare da abokai nayi da kuma ƴan uwa da abokanan arziki har ma da ƴan unguwar mu duka mu muke haduwa mu buga ta.

Kana riƙe riga a aljihunku a aljinka? Eh, ina riƙe riga a aljifuna. Aljihun na da ake mun dukansu masu aljihu ne. Dole ne a mun kaya masu aljihu saboda ni ɗan kasuwa ne. Kuma wannan aljihun ina yawan amfani da shi a lokacin kasuwanci. Akan ware duk wasu muhimman bayanai na ajiye su a cikin aljihu na. Kamar abubuwan da suka shafe kuɗaɗe nakan yi amfani da aljihunan ƙasa ko kuma na wando in zuba su. Wayoyi ma duk a nan nake ajiyesu. Amma abubuwa dai shafa irin ɗan ID card da kuma wasu ɗan ƙananan fefofi to wannan nafi amfani da aljihun gaba domin ajiye su a wannan yanayin. Amma idan abubuwa ne wayanda suke da tasiri sosai sai dai in sasu a aljihun wando ko kuma aljihu riga. Shi ma na aljihu rigan dole sai na dinga yi ina ƙafa ƙafa saboda mutane ɓata gari sun yi yawa yanzu sosai. Kana yin wasa sai dai ka ji wata ba wannan maganan ake yi ba gaba ɗaya kam.

Me kake yi da ragowar abinci? Abubuwan da nake yi da ragowar abinci abubuwa ne masu yawa. Nakan iya busar da shi sannan kuma idan na busar da shi watarana in daka shi in yi abun da ake gyara tuwon tuwon. Yara suna son tuwon tuwon musamman in ya ji haɗi mai kyau kaɗan, sarrafashi da kayan mi da jirgejen yaji da ɗan kuma albasa. Idan ka mai haka idan ji maggi za ka ji shi ya dawo cas, cas, cas abin burge wa. Kowa kuma yana so ya ɗan yi testing shi ma ya ji yadda yake. Amma dai yawanci abin in ban samu na busar da shi ba zan iya ba wa almajirai domin su ma su samu kuma su ci ta banɗaki. Wani lokacin kuma zan iya ma tura shi ma mutane wa'inda na sani domin su ma su samu su rage sannan su samu su ci tare da mutanensu. Abin da ya sa na fi yin haka shine haka zan amfanar da mutane domin a wannan lokacin wani ma bai samu ya ci ba gaba ɗaya hakan zai sa mu farin ciki domin kuma hakan zai taimaka mai a rayuwarsa.

Kana da babbar gida? Mm tabbas akwai babban gida. Muna da babban gida na gaba ɗaya a halin mu. Wannan tsohon gida ne mai tarin labarai da da tarin tarihirrika kala kala. Sannan gida ne wanda ya ƙunshi gaba ɗaya ahali gaba ɗaya. Akan zauna a yi fira. Idan kuma an zo wani sha'ani ma gaba ɗaya akan zo a kawo ziyara. Kowa ya zo ya kawo ziyara tare da 'ya'yan shi sannan ya faɗa wa inan yaran a ina suke kuma ya suke. Wannan shine babban gidan da muke da shi. Ba nawa bane na iya na kakan kakanai na ne wanda suka taso suka bamu. Kakannai na kakannai na suka bama. Ba baban ni na sannan baban ni na ni ma ya taɓa nuna mun yadda abin yake. Sannan kuma da al'adun mutanen yadda suke martaba irin wannan gidaje. Domin su nuna soyayyar su ga iyayen su da kuma abokanan arzikin su.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne duk ƙarshen mako da kuma wasu ranakun aiki. Da yake wurin aikin da nake zuwa sau uku kawai nake zuwa a sati. Ranakun da ba na zuwa aiki ina kasuwa. Ina zuwa kasuwa a kusan kwana huɗu ko kwana uku a duk mako nake zuwa kasuwa amma na fi zuwa dai sosai a ƙarshen mako. Musamman ran sati. Ran Lahadi kuma nakan je amma kuma ba sosai ba. Domin wannan rana ina fi amfani da shi wurin samun lokaci tare da iyalai na. Za mu je wurin shaƙatawa da wurin buga wasanni da wurin kallon fina-finai da kuma wurin shan ice cream da kuma sauran abubuwan maƙulashe. Abun da ya sa na zaɓa haka shine bai kamata a ce mutum baya samun lokaci mai kyau tare da iyalanshi ba. Sai dai kawai ya ci gaba da neman kuɗi babu wani armashi a cikin al'amuransa.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? A wuraren kayan aiki muna amfani da kayan aiki kala kala. Idan zan je ofis, nakan yi amfani da biro, ina yin amfani da stapler, sannan kuma nakan yi amfani da laptop da kuma salula. Sannan kuma idan kasuwa zan je ina amfani da abubuwa kala kala. Ina amfani da leda, ina amfani da almakashi da kuma reza. Sannan ina amfani da abubuwa kamar irin su mazubi sannan kuma da maɗubi. Idan kuma zan je wasu ayyukan ne, nakan yi amfani da ababura, buhuhuna da kuma, ah, da kuma takalma domin zuwa kasuwanni irin na ƙauye. Amma kuma abubuwan da suke da mafi akasari suke da yawa, waɗanda ake amfani da su ɗin sun shafa kayayyaki irin na aikace aikace.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Tabbas bana rera waƙa lokacin wanka. Amma zan iya saka waƙa a waje kafin in shiga bayi wanda in yana yi ina ji daga bayina. Amma bana rera waƙa kwata-kwata. Abin da ya sa bana iya rera waƙa a duk lokacin da naje bayi ina zuwa ne in je in yi abin da yakai ni. Kuma da yake ban cika ɗaukan lokaci mai tsawo a cikin bayin ba, ina ɗaukan lokaci ne ƙalilan. Ina shiga ba da daɗewa ba nake fitowa shi ya sa bana ma da lokacin wani rera wani waƙa. Sai dai kuwa ina ɗan sauraro, shi ma sauraron wata zubin. Hankali na ma baya wurin, sai abu waƙoƙi dayawa suka gama ban ma san wanne ba ne kuma ban san wanne ba ne ma na ji. Amma kuwa bana iya yin wani waƙa a cikin bayi. Domin haka ma kwata-kwata ma bai dace ba musamman idan kai kana addinin musulmai wanda hakan kwata-kwata ma bai yi ba. Ba iya waƙa ba, ba a cika son ayi ba. Kaga kuwa balle ma mutum ya ce bari yayi waƙa tunda har magana ba a cika son yi ba, to waƙa ma baza a yi ta ba.

Yaya kake koyon fasaha? Ina koyon fasaha hanyo yi da dama. Wasu fasaha nakan ƙirƙire su ne domin na koya su, wasu kuma fasaha nakan yi amfani da shafukan sada zumunta domin in kalla bidiyoyi yanda ake yin su. Musamman shafukan sada zumunta irin na YouTube wanda yana da cike da bidiyoyi na ilimi da na nishaɗi. Ko wanne kake nema za ka iya samu. Anan iya nan za ka iya koyan abubuwa da yawa wanda a makarantu ba za a iya koya maka ba. Duk wani ilimi na fasaha da kake nema tabbas za ka same shi a wurin. Domin kuwa akwai ilimi, tarukan ilimi kala kala daga kowani ɓarayi na duniya wanda aka sashi a wannan wurin. Shi ya sa wuri ne mai kyau. Yana tare da ƙunsashen bayanai na ilimi da ilimuka yadda ya kamata kuma duk wanda yake so zai je ya yi ba tare da wani tsangwama ba sai dai kuma ba sada dariya ma.

Kana kunna Bluetooth a kullum? Tabbas a kullum ina kunna Bluetooth. Abun da ya sa nake kunna Bluetooth saboda ina yin connecting din abubuwa irin su speaker. Musamman na jin kiɗa kiɗe da wa'azi. Ina kunnawa ne idan ina kasuwanci. Idan na kunna shi ko hayaniyan kasuwa ma bana ji, yana ɗibe min kewa kuma yana sa ni in samu cikakkiyar tunani a lokacin da nake yin abu. Ya sa nake kunna shi ya yi ƙara sosai sannan in ji abuna. Hakan yana da kyau. Idan kana da shi sai ka yi connecting ka ji. Ina kuma amfani da Bluetooth wuraren ture-turen ƙananun kan hutuna marasa nauyi irin wanda a za irin wanda ba su wuce guda ɗaya ba ko guda biyu ba tare da hena je na buɗe wasu manhajoji ba. Zan iya amfani da Bluetooth in tura shi cikin sauri.

Kana duban kalandu kullum? Ba dai kullum ba amma tabbas ina duban kalandu musamman idan ina so in samu wasu kwanaki na musamman wanda akwai wasu hutu ko kuma wasu abubuwa da za su iya faruwa. Ina duba kalanda yadda ya kamata. Dun ko yau ma sai da na duba naga yaushe ne za a fara azumin watan Ramadana sannan kuma yaushe ne za a yi babban Sallah mai zuwa. Na duba su musamman ko mafi akasarin lokaci na fi duba irin wannan. Dalilin wannan yake sawa ina duba su in ba can haka ma sai in daɗe ban duba ba. Nakan tsara shi kuma na sa irin alaman, alam wanda zai iya gaya mun cewa wannan abu gashi zai faru. Ina amfani da shi a wuraren kasuwanci da kuma ko ina ma duk inda ake buƙatar shi. Kalanda yana da amfani musamman idan kana da me kyam.

A ina kukeyi ajiye makullan ku? Makullan mu muna da inda muke ajiyesu. Akwai abubuwa da ake kira da hangar wanda za ka iya siyan sa. A jikin shi akwai ɗan abu wanda zai ɗan yi maka maƙatan ka ajiye abun ka ajiyeshi. Shi yasa na ke iya ajiye nama a wuraren, nan ne na ke ajiyeshi kuma ba tare da na je inata neman shi ba ko kuma ya ɓace mun kasafai bangan shi ba. Na fi son in dinga ajiyeshi a irin wurin nan a duk lokacin da na ga cewa bangan shi ba to na san tabbas maybe wani ne ya ɗauka. Shi yasa na ke taka tsan tsan sosai domin in tabbatar na san inda na ajiye shi kuma na san cewa wannan wurin ne na ajiye shi saboda ba na son gaba ɗaya wani lokacin a kan ɗaukan wani abu ya kasance wani na baka wahala. Shi yasa na ke ajiye shi a wurare wanda, wanda na san cewa ba zai ban wahala ba wurin nemowa ko ko wurin ɗauko wa.